Shi battery ai abu ne da zaka so ka tsare ai. Idan ya kai dede in da yake buƙatan a kunna tsaron battery, sai ka yi sauri ka kunna saboda battery yayi ƙarfi.

Toh rowan abinci za a yi ma mutane ne? Ai ba'a rowa ga abinci. Indai ba, kai maruwanci bane. Ai ya kamata a ce duk yanda za a yi dai a san ma mutane abinci ko ba haka?

Kai yi dafe dafe abinci iri iri da na gargajiya da wanda ya ƙetaro ƙasashe daban daban, ba irin abincin da bana dafawa wasu matan ma saidai in koyarwa.

Chitta? Eh ina shan chitta a abinci amma ba sosai sosai ba. A dai same shi sama sama yadan fito dai a cikin abinci kawai ya yi ɗanɗano.

An kira ni ma sau miliyan ma ai zan karɓa. Ai bani zan, zan ƙidaya kusan nawa za a kyan. Ban so da yaƙa kyan tuwon masu goma ne tuwon so ashirin.